Wane irin wasa kake fi so? Na gode da wannan tambaya taku, amma kafin in faɗa muku amsa, na fahimci tambayan amma kafin in faɗa muku amsa. Tambayan ba ta haka yafi ya kamata ya fito ba. Inda tambayan ya kamata ya fito shine, wane irin wasa ka fi so ba wane irin wasa kake fi so ba. Ba'a amfaninsa kake in ka'in yayi asar. Wannan shine, amsar ku shine wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa da ake bugawa da ƙafa. Kuma ana wasan, tsakanin ƙasa da ƙasa. To shine dalilin da ya sa na fi son wasan ƙwallon ƙafa akan kowane irin wasa. Saboda kishin ƙasa lokacin da ake, zan zaɓi ƙasa na don goyi bayan ƙasa na har. Kai kan gaɓan da za su samu nasara. Wasu ma dakan su ma sukan yi kishin ƙasan su, shi ya sa na fi son shi. Na gode da tambayar taku.

Menene burin ku a aiki? Na gode da wannan tambaya. Buri na a aiki ba zai wuce abu ɗaya zuwa biyu ba. Abun farko, na yi aikin domin na ƙaru da ilimi, na ƙaru da experience da sauran abubuwa. Na biyu shine in yi aikin domin in ci ribar yin aikin. Kenann? Da riba na farko da na biyu duka riba ne. Na farko shine riban yanzu yanzu, na biyu kuma shine riban daga baya ka ci riba ka samu wani abu dalilin yin aikin. To burina a aika baya wuche wannan abubuwan in wani mayaƙaru to wannan na daban ne. Amma ainihin abubuwa biyu nan sune ainihin cikamakon buri na da nake so in cimma ko in samu a duk wani aikin da nake yi. Wannan shine a takaiche ƙarshe. Na gode da wannan tambaya.

Wane irin tufafi kake fi so? Na gode da wannan tambaya. Na fi son tufafi da ya shafi na yaren Hausa. Duk wani tufafi bayan shi ba tufafi bane nake ɗauka ko kuma ban fi son shi ba. So ni Bahaushe ne, ɗan Najeriya, nahiyar Afirka. Haka ma ɗan Arewa. Ɗan arewan ma bahaushe ne. Bahaushen ma wanda yake zama a arewa maso gabas, arewa maso gabas ɗinma Bauchi. To na fi son yare, kayan yare na. Kayan Hausawa na fi so, riga da wando da hula su samo hirame ne ko mene ne da rawani, da rawani har da babban gare in akwai wadata. Duk ina son shi. Na gode.

Kana cin citta a abinci? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas ina cin citta a abinci. Ina son citta sosai. Ina sawa a yaji, ina sawa a miya, ina sawa a duk abun da dai ake iya ci har a kunu ina sawa. Amma akwai ɗanyen citta akwai busasshen citta. Munfi amfani da busasshen citta domin shi baya lalacewa an riga an adana shi. Shi kuma ɗanye ana, ana amfani da shi amma na lalacewa in ba a bushar ba. ana sa shi a zoɓo, a dinja da sauran abubuwa na kayan abinci. Amma ina cin citta shine gaskiyar zance. Ko zallan shi ma dan iya ci ba se ba sai an sa a abinci ba. Bulantana in an sa a abinci. Dan iya cin ɗanyen dan iya cin busashshen dan iya cin kowane iri ne indai citta ne. Na gode.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, na gode da wannan tambayan ku. Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Ko da yaushe indanyi hamma ina rufe baki. Ba wai ina buɗe baki, ha ga gaga bane. Kamar wani wanda yake jin yunwa ko kuma wanda yake son yin babban zagi. Ina rufe baki da hannuna ko kuma duk wani abu da zai taimake ni in rufe bakin saboda babu kyau ne barin bakin lokacin hamma. To shi ya sa nake rufe bakina. Amman tabbas ina rufewa. Amman akwai wa'anda kuma basa rufewa kuma sun san rashin rufewan babu kyau kuma rufewan kuma da kyau. To shi ya sa ni na farshi a koyaushe zan iya rufe bakina indai ina hamma da hannuna. Wannan shi na taƙaice, na gode da wannan daman, na amsa wannan tambayar.

Kana buga rubutu da sauri? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina rubu-ina buga rubutu da sauri. Ina rubutu sosai da sauri, wanda sai ka gani. Ka misalta abin da za ka kwatanta da shi amma in ba ka gani ba gaskiya ne, maka wahala. Na gode da wannan tambayar taku.

Kana karatu kafin ka kwana? Na gode da wannan tambaya. Amsan tambayan ku ko kuma in fara gyara muku tambayan kafin amsa. Kana karatu kafin ka kwanta? Ko kuma kana karatu kafin ka yi bacci? Wannan shine kamata. Ace tambayan kunyi. Ba wai kana karatu kafin ka kwana ba. Amsar ku anan kuma shine, eh ina yin karatu na addini da na zamani kafin na kwanta. Wannan na mai dashi kamar ɗabi'a. Kusan kullum haka nake. Wannan shi ya sa na gagara. Duk wanda ya yi yunƙuri, yamin ba daidai ba ko ya taka dan naki sabila da karatu. Karatun da nake kullum ina ƙaruwa da shi. Na gode.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku na gode da wannan tambaya. Ina bikin ranar haihuwa na ne. Ta hanyar yin addu'a da godiya wa Allah Maɗaukakin Sarki da ya sa ranar haihuwa nan ta zaƙo. Wanda ban kasance cikin matattu ba kuma ban kasance cikin wanda yana kasa ko wani abu ya same shi mara kyau ba. Face aka sin haka. Na kasance cikin jajirtattu da masu tunanin da ayanzu kuma za a yi gyara. Wannan shi ne yanayin inda nake. Allah sa mu dace. Amin, na gode.

Kana iya ba da barkwanci? Na gode da wannan tambaya. Eh, tabbas nakan iya bada bar kwanci. Saboda ni malami ne, malamin ma na ƴan yara. Sosa yin yara kuma karatu sai da nashaɗi sai da dariya. Dalilin da yasa na iya ba da barkwanci kenan. Na gode da wannan tambaya ta ku.

Kana iya tu-- kana iya tuƙin mota? Na gode da wannan tambaya. Eh, eh ina iya tuƙin mota. Motan ma ko wace iri, babban mota, ƙaramin mota, eh mota indai ta amsa sunanta mota ne ko ƙarama, ko babba, ko tsaka-tsake, ko tsaka gefe, ko tsaka sama, ko tsaka ƙasa to zan iya tuƙa ta indai sunanta mota. Kai ko da akwai motan da zai tashi sama indai sunan ta mota ne. Zan iya tuƙa ta. Ba wani abun tada hankali ba ne, ba wani abun wahala ba ne. Iya mota abu ne mai sauƙi kuma na iya tuƙin. Wannan shi ne a taƙaice na gode.

Wane launi kake fi so a gode da wannan tambaya? Launin da nafi so shine launin ruwan shuɗi wanda yake nuni da soyayya. Don ance kalar ruwan shuɗi nuni yake da ga soyayya. Launin baƙi kuma nuni ga abin mai tsoro. Launin fari kuma nuni ga farin ciki ko abin mai safara. Ja yana nuna akwai hatsari ko kasada ko abun da iya kai ga mutuwa. Day sauransu, shiyasa nace nafi son kala ko launin ruwan shuɗi domin shi yana daga cikin abin da yasama nake son wannan launin, Allah samu dace.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abubuwa mafi muhimmai suna nan da yawa. Kuma kaman yanda zance da kasuwanci da riba, ai kamar Hassan da Hussaini ne. To, abun da yafi muhimmanci shine riba dan shine ainihin dalilin yin kasuwa in babu shi ba za a yi kasuwa ba. So abun da yafi muhimmanci kenan. So ta ko hanyar ƙaƙane indai za ka yi kasuwan ka samu riba shine kawai, sai kuma su wa za su kawo riba. So customer, to da customer da riba kusan abu ɗaya ne. Duk customer ne zasu kawo riba, riban kuma dan ita akeyin kasuwancin. To wannan kamar ɗanjuma ne da ɗan jummai bayanin, da customer, da riba da kasuwancin duk kusan abu ɗaya ne. So su ne suka fi muhimmanci a kowace irin kasuwa. Allah sa kun fahimta, na gode da wannan tambayar taku.

Kana cin tafarnuwa? Nagode da wannan tambaya taku. Eh, ina cin tahwarnuwa. Ina cin gudan tahwarnuwa. Ina cin shi in an mai da shi yaji. Ina cin shi in an mai da shi mai mai da zallamai ko an gya man tafarnuwa. Ta kowane hanya aka sarrafa sa ina cin tafarnuwa. Wannan shine ainihin gaskiyan zance. Ni inne ba na ci, ba na so.

Sau nawa kake wanke tufafi? Na gode da wannan tambaya taku. Ina wanke tufafi kullum ne amma ya danganta fa da tufafin yayi datti ko baiyi ba in yayi, zan wanke shi in shanye, in shanyasa sai in sa na gaba. In bai yi ba kuma ba kullum nake yi ba, ina yi ne duk sati. Wannan shine a takaice. Na gode.